Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Ina duba saƙonni a aiki so ba adadi saboda duk aikin da nake yi, nakan yi ƙoƙari naga duba saƙonni saboda saƙonnin suna da mahimmanci musamman ma lokacin da kake aiki. Wani zai turo ma da saƙo. Idan aka turo ma da wannan saƙon, za ka yi ƙoƙari ka ga duk wani saƙo ka duba shi saboda wannan saƙon zai ba ka damar yin aikinka yanda ya kamata. Musamman lokacin da aiki yayi zafi ko kuma lokacin da ake so kayi wani abu na musamman. Shi irin wannan saƙon yana zuwa ne ba lokaci ɗaya ba, yana zuwa ne lokaci bayan lokaci. Ina duba saƙonni aƙalla so goma, so takwas wani sa'in ma fiye da haka saboda za ka ga an turo ma saƙo. Aikin da kake yi wannan ka duba shi, wannan ka gyara shi, wannan kuma kayi wani abu na musamma akan shi. Shiyasa saƙonni nake duba so ba adadi a cikin aikina saboda saƙonni a aiki shine abu mafi mahimmanci da ya kamata ka riƙa ba ma lokaci saboda idan ba ka duba saƙonni, za ka ga cewa aikinka baya tafiya yanda ya kamata saboda wannan saƙonnin su suke ba ka damar yin aikinka saboda shi saƙo yakan zo ga gyara ko kuma yakan zo ga wata buƙata. To shiyasa duk nake ƙoƙari naga ina duba irin wannan saƙonni saboda shi saƙo ba kasafai yake zuwa na ba mahimmanci ba saboda mafi mahimman, mafi yawan saƙonni idan kana aiki to masu mahimmanci ne. Shiyasa nake ƙoƙari naga duk abin da zanyi, naga na yi ƙoƙari na duba saƙonni na wanda ake turo mun lokacin da nake aiki saboda idan kana duba saƙonni, za ka ga abin da ya kamata kayi da wanda bai kamata kayi ba. Shiyasa nake ƙoƙari naga na duba saƙonni so goma wani sa'i, so takwas wani sa'in ma fiye da haka. Shiyasa duk nake yi saboda aikina ya inganta, aikina ya zama mai sahihanci, aikina ya zama kowa yana sha'awar shi saboda idan an so wani wajen ma sai naji nai wannan aikin.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a aiki ne ta hanyar bi da abubuwa yanda ya kamata. Misali ace, zan tara abokanan aikina, sannan in tuntubi kowa ya san me ya matsa yarshi kafin in yanke shawarar da ta dace. Sannan a aiki yana da kyau duk aikin da za ka yi, kari ƙa yin shawara. Saboda idan kana yin shawara, aikinka zai riƙa kyau. Idan kana yin shawara, aikinka ba zai ɓaci ba. Saboda duk aikin da ka yi ba shawara, za ka ga aikin bai tafi daidai ba. Wasu na cewa shawara tana sa mutum ya rasa himma. To, ni ban yarda da wannan abun ba. An ce mai shawara ba shi da sirri. Eh, mai shawara ba shi da sirri, amma kuma idan kana shawara za ka ga aikinka yana kyau. Za dai a ce ba ka da sirri, amma kuma ba za ka zo kana da nasani ba. Shi ya sa duk aikin da zan yi, na kan yanke shawara, na yi shawara da mutane kafin na yanke. Amma idan abin ya yi tsauri, ya yi ƙamari yanda abu, dole sai an samu wata aiki wanda ba sai an yi shawara ba, to na kan yi ƙoƙari na ga duk wani abu na yanke kai tsaye kawai ba tare da na yi shawara ba. Saboda idan ka tsaya yin shawara wani sa'in, za ka ga an ɓata ma aiki. A misali ace wannan aiki ne wanda ya kamata ace an yi shi an gama. To sai ka yi shawara da wani, sai ya ce ma, "A'a, kar a aikin nan yanzu." Saboda idan aka aikin nan yanzu, lokaci zai ƙare ko lokaci ya yi. A'a, to kawai shawarar da za ka yanke, ka wa ya aikin. Kaga wannan ba ka tsaya ka yanke shawara ba. Amma ina bi ta lalama ne ta ruwan sanyi ba da faɗa ba. Saboda idan kana faɗa, to aikinka ba zai yi kyau ba. Shi ya sa duk hanyar da zan bi, ta lalama ta bi a hankali, to na kan bi saboda aikina ya yi kyau. Shi ya sa musamman ma wannan lokacin, idan ka tara mutane kana so ka yanke shawara a kan wani abu, to za ka ɓullo musu ta hanyar da ba sai rai ya ɓaci ba, ta hanyar da kowa zai fahimce ka, ta hanyar da nake bike nan wajen yanke shawara a aiki.